To akwai hanyoyi da dama da muke inganta aikinmu ta hanyar riƙe gaskiya da amana da kuma jajircewa gurin yin aikin. Ta dalilin haka shine hanyoyin da muke bi domin mu inganta aikinmu cikin sauƙi.

Eh ina kunna sanarwa apps musamman ta gefen bbc ina sauraren su. Ina oke, na fahimta abin da kuke nufi, ina kunna sanarwar apps saboda yana da matuƙar amfani sosai da sosai. In wani abu, abu ya faru, za ka ga sanarwa ta app ɗin.

To nan ne dai, sabida duba da ƙauyen muke gaskiya. Muna biyan naira dubu biyu-biyu duk wata a inda muke da yake. Gidan da muke apartment ne. Kowane apartment yana biyan naira dubu biyu-biyu. Apartment huɗu aka haɗa su. Naira dubu takwas ke nan muke biya kowane wata na wutar lantarkin da muke amfani da ita a wannan gidan namu.

Ina hutawa a wurin aiki a ranakun Asabar da ranakun Lahadi saboda wa an ranakun su ne ranakun hutu a gare mu. Nan nan sannan kuma ina tashi wurin aiki daga ƙarfe biyu. In na je ƙarfe takwas zan iya tashi ƙarfe biyu wannan ƙarfe biyun har zuwa maraici ina hutawa ne.

Ina ajiye hotuna na a cikin waya na a cikin gallery na wa, sannan kuma ina sa security a ciki sabida tsaro. Sabida hotuna suna da matuƙar amfani ka ajiye su sabida tarihi, ba ka san amfanin da za su maka ba zuwa wata rana. Shi yasa ina ƙoƙari wurin ajiye hotuna na a gallery.

Eh ina musafaha sosai amma wannan kalma ba musafaha take ba musabaha take ma'ana gaisawa da jama'a musamman inna cinma mutane muna tsayawa muyi musabaha mu gaisa dasu a tattauna alamuran yau da gobe domin tana da amfani sannan kuma yana kara dankon zumunci da kuma soyayya tsakanin mutane idan aka hadu a tsaya ayi musabaha.

Eh kwarai sosai da sosai ina yin aiki bayan lokaci bayan lokaci ina yin aiki musamman ranakun attanin talata laraba alhamis juma'a wadannan ranaku da nakeyin aiki akai akai. Koda na dawo daga makaranta ina ɗan tsaya gida in yi aikace-aikacena, in wanke kayana, in yi aikin kuma ina zuwa gona gaskiya. Ina zuwa gona ina yin aikace-aikacena sosai da sosai.

Eh jadawalin aikin mu ya ƙunshi ranaku guda biyar. Shi ne Attanin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Su ne ranakun aikin mu idan muka fita ƙarfe takwas. Shi ne jadawalin aikin mu idan muka fita ƙarfe takwas, ba za mu dawo ba sai ƙarfe biyu. Muna karantawa ne a Nanya, wani gari da ake ce Mashalan Local Government a cikin Adamawa State. To idan muka zo, eh muna zuwa makaranta. Ina ɗaukar kusan class biyar. Ina karantar da su Computer Science.

To gaskiya, lokacin da nake canza waya, izi fen on misali ina da kuɗi kuma ban da wata larura da nake da su nakan iya amfani da su domin canza waya. Sannan kuma idan wayata ta lalace nakan yi ƙoƙari in yi sauri in canza ta saboda zama babu waya gareni gaskiya yana da matuƙar wahala sabida tana taimaka mini sosai da sosai wurin yin al'amurana na yau da kullum.

Labule, muna da labule ƙwara uku a cikin ɗakin mu. Na farko na shiga ƙofa, ja ne, shi muke amfani da shi. Sannan kuma akwai na falo shi ma ja ne. Sai kuma na window ma'ana taga mun, shi kuma muna amfani da shi, baƙi ne muna amfani da shi. Sannan kuma muna jin daɗin shi sosai da sosai.

To da farko dai lokacin da nake jin damuwa, ina yin ƙoƙari in samu wuri in zauna na farko in dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda addinin Musulunci mu ya tanada. Mukan yi wani abin ne misali in kana cikin wata damuwa da ka yi ta Allah zai kore maka wannan damuwar da kake ciki cikin ikonshi. To ina amfani da wuri in zauna inyi wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ina amfani da waya ina shiga ina yin kallon abubuwan ban dariya domin su guje mini damuwa.

To ina haɗuwa da abokanan cinikina ta hanyoyi da dama, musamman ta hanyar kafa sadarwa zumunci ina yin posting na abubuwan da nake sayarwa. A can lokutan baya kenan, lokacin da ina gida but for now gaskiya I already tell you bani zuwa ko'ina. Amma dai a can baya akwai hanyoyi da dama da muke bi wurin haɗuwa da abokanan cinikin mu. Musamman a kasuwa haka muna haɗuwa da su. Sannan kuma ta hanyai kafa sada zumunci ma muna haɗuwa.

Yanzu gaskiya mun ba amfani da kendir, dama shi kendir abu ne wanda aka yi amfani da shi a can lokutan baya. Mu yanzu gaskiya tunda muka samu aka kawo mana, muna amfani da wutar lantarki. Mun ba amfani da kendir yanzu, muna amfani ne da hasken wutar lantarki. In ma babu shi, muna da solar da muke kunna muna amfani da ita.

A munada dangantaka sosai da sosai dashi gaskiya sabida mutumin kirkine kuma bai da problem duk abunda muka tasar mishi dashi ya zai tsaya yabamu hankalin shi da natsuwa da tunani bai da problem gaskiya sosai da sosai muna aiki tare sannan kuma mun zama kamar friends ko an ce ko kuma mun zama kamar abokai ko kuma 'yan uwan mu da shi ya.

Eh gaskiya ina tada kuɗi amma ba kowane lokaci. Musamman idan na samu ƴan kuɗi naga banda abin da zanyi da su ba ina amfani da su in ajiye su. Dan yanzu haka ina da wasu dubu hamsin da na ajiye a tare da niyyar suna. Nan na ajiye su ina son in tada su kuma su kai irin dubu ɗari uku ko haka ɗari biyu sai in ci gaba da bizinas na.

Eh, ina da katin kasuwanci wanda na yi rijista na CAC. Na kasuwanci na, ina amfani da shi a wurin kasuwanci na. Sannan kuma shi ina da katuttukan sosai da sosai da nake amfani da su a waniyan kasuwanci na, suna taimaka mini domin nuna ko kuma tabbatar da cewa ya sannan kasuwanci da nake yin in gandance.

Gaskiya yanayin da na fi so shine yanayi na sanyi in zo wannan yanayi da muke ciki. Saboda wannan yanayin da muke ciki na sanyi ina son shi sosai da sosai sabida yanayin zafi yana wahalad da ni. Amma irin wannan yanayi na sanyi yanayi ne wanda yake ba ni shauƙi da kuma sa ni in zama so silent haka. Ina zama kuma da kyau.

Eh gaskiya ina da manufofi sosai da sosai, na wata-wata sosai da sosai. Musamman duk wata ina ƙoƙarin in ga cewa na ajiye wasu kuɗaɗe domin in bunkasa kasuwancin da nake so in fara yi bayan wannan bautar ƙasa da nake yi. Ina da manufofi na in tara kuɗi sannan kuma ina da manufa ta in ga ina faranta ma al'umma rai a kowane lokaci.

To gaskiya inda nake son in ciyar da hudu na shine musamman in samu wani wuri keɓaɓe wanda ya kasance na musamman ne a gare ni. In samu wannan wurin in zauna ina humta wata. Wannan shine wurin da nake son in ciyar da hudu na sosai da sosai.

To gaskiya is depend on. Ya dogara ne daga aikin da nai. In misali na yi aiki, na wahala. In na yi aiki, na wahala, eh, da bakin ƙarfe goma gaskiya nakan iya kwanta inyi bacci. Amma dai misalan man, in misali wannan ranan bani wani aiki ba toh ina iya kaiwa idan ƙarfe biyu ina, ina ɗan sada zumunci ta hanyar waya ta misali.

Sosai da sosai ina son abinci mai yaji. Don kusan in ce abinci ma in bai da yaji ni ba wani daɗin shi nake ji ba. Sabida yaji yana ɗaya daga cikin abun da nake so. Sabida ko ba kome yana maganin mura. Yaji shi yasa ina amfani da yaji sosai da sosai. Ina son shi gaskiya sosai da sosai. Yaji yana da amfani.

Eh sosai da sosai. Somatime idan ina da kuɗi nakan iya sayan kaya a yanar gizo. Sabida so kuma dai wasu mutane sukan ce sayan kayan yanar gizo bai da wani amfani sabida wani lokaci ana iya tashi da mutum accanye mashi kuɗi. Tiya ba kowane lokaci nakan siye su ba.

A'a gaskiya bama sa uniform a wurin aiki sabida karantarwa ce muke yi Mu malamai ne ba ɗalibbai ba. Ɗalibbai suke sa uniform. Mu malamai duk kayan da muke ga dama, mukaga dama su zamu saka. Bamu sa uniform gaskiya, amma ɗalibbai kan su kan su na sa uniform sosai da sosai.

Eh gaskiya ina cin tafarnuwa sosai da sosai. Saboda tafarnuwa tana amfani sosai a jikin mutum, tana maganin sanyi, tana maganin ɗan kanoma, tana maganin ciwon daji. To saboda haka ina cin tafarnuwa sosai da sosai, musamman in aka dafa ta da cikin shayi haka.

Gaskiya a kullum aƙalla zan iya shan ruwa leda takwas. In sha biyu da safe, biyu da rana, biyu da maraice sannan kuma can cikin dare haka zan iya shan ƙwara biyu. Ina shan ruwa lida takwas, ƙwara kenan guda takwas a kowane lokaci saboda ruwa suna inganta lafiyar jiki kuma suna ƙara ƙarfi a jikin mutum.

A'a gaskiya kusan kowane lokaci ni ina kallon waya na. Kusan kowane lokaci ina tare da waya na sabida waya na tana da muhimmanci sosai da sosai sabida ina amfani da ita wurin abubuwa da dama kuma sannan tana ɗebe min kewa a kowane lokaci sabida haka kowane lokaci kusan ina tare da waya ta. Hmm.

Eh gaskiya da safe idan na tashi na kam miƙe jikina. Na kanma yi ɗan jogging haka. Musamman iɗan jene inɗan yi moving in jikina sabida a ƙara lafiyar jiki tare da tabbatar da cewa ka tashi lafiya. Sabida yin haka ne yana ƙara ƙarfin jiki. Musamman idan ka ka dawo da wurin miƙe jikin nan ka samu abinci mai daɗi ka ci, duk da dai mu ba mu samu haka nan gaskiya ba mu da abin da za mu ci. Yanzu haka man mu ya ƙare na abinci.

Eh kullum gaskiya ina farkawa irin karfe biyar haka na kwanta da wuri. Imma ban kwanta da wuri ba dai gaskiya normally karfe biyar nake nake farkawa. Daga wannan lokacin zan tashi in zan iya in sallah in yi sallah, in zan yi abinci in ɗora abinci in kuma dai zan yi wanka. Da yake dai yanzu lokacin sanyi ni gaskiya ba ni wanka da safe.

Toh, gaskiya aikin da nake yi kullum shine ina share share-sharen gida, ina wanke-wanke, ina yin abinci. Duba da inda muke nan mu maza ne, ba macen da za ta mana wannan aiki. Shine aikin gida da mutum yake yi kullum. Idan muka dawo daga makaranta mukan zo muyi shara, muyi girki, muyi wanke-wanke da sauran abubuwa aikace-aikacen a cikin gida.

Eh sosai sosai ina son in buɗe taga na a cikin ɗaki musamman lokacin zafi. Lokacin zafi nakan buɗe taga domin shan iska saboda ni mutum ne wanda yake ɗan bukata iska ko wane lokaci. Amma dai in kuma lokacin sanyi ne gaskiya muna rufiya saboda sanyi yakan yi yawa idan ba a rufe tagan ba.

A'a sharar gida kam kusan kullum ne, kullum sai mun share gida. Duba da kaga yana da kyau ga mutum ace ya rika share gida sabida tsafta. To kusan kullum ince zamu share gida da safe haka in mun tashi ko kuma idan muka dawo daga makaranta mukan share gida.

Eh gaskiya wani lokaci idan ina tunani nakan yi waƙa a cikin zuciyata sosai da sosai. Musamman idan haka inna tuna da masoyiya ta, nakan ɗan rera mata wata waƙa haka a cikin zuciyata wadda ba saina furta ta kowa ya ji ba.